Madubin da nake amfani da shi a gida guda ɗaya ne. Shine wanda nake amfani da shi, eh, saboda ban cika wani duba madubi ba saboda ina amfani da wayata wajen yin madubi. Ina amfani da wayata ganin wajen ganin fuska ta. Bana amfani madubin madubi, ban cika amfani da shi ba sosai.

Na fi wanke kayayyaki da safe ko zuwa da yamma. Ina wanke kayayyakina da safe idan kayana waɗanda zan sa sun ƙare sai in wanke da safe zuwa yamma sai in sa wani. Idan kuma ina da wasu nakan baje sai da yamma da safe sai in, sai in sa su.

Ba akan jakka nake ba. Ina zaune ne akan dandanin ƙasa. Ba akan jaka nake ba. A dandanin ƙasa nake zaune. Bana hawa kan jaka. Jakar da nake amfani da ita ja ce. Amma bana hawa kai. Bana zama a kai. Eh, ni bana hawa kan jaka.

Ina kallon madubi sau ɗaya a rana. Wani samma nakan shafe rana ban kalli madubi ba saboda ina amfani da wayata wajen duba fuskata. Madubi ba abune mai muhimmanci sosai bane a wurina gaskiya saboda wayata ta fi mun muhimmanci wajen duba fuska ta. Bana amfani da madubi.

Ina ba da umarni ne daga waje. Ba na shiga a yi aiki da ni saboda ina da ƴar matsala na rura yin aiki amma nakan ba da shawarwari kuma hakan suna yin amfani. Ba na shiga a yi aiki da ni amma dai nakan ba da shawara, musamman ma idan aikin ya dangance ni. Ba na ba da shawara a gun da bai dangance ni ba.

Ni namiji ne, ban fiye yin aikin gida ba gaskiya. Idan na shigo gida kawai abinci nake ci sannan kuma nakan ɗanye ayyuka irin su, eh, ɗan goge inda nake kwanciya da kuma inda nake zama a ɗakina. Amma dai ban fiye yin irin kamar sharar tsakar gida ba. Wannan na mata ne.

Eh ina jin tsoron kwari amma bana irin kamar idan na gan sun firgita sai dai idan ko wurin da nake zaune akwai kwarin masu haɗari irin su cinnaka da sauransu waɗanda suke ɗan cizo irin su sauro. Amma idan dai ba masu cizo bane babu ruwana da su.

Ina taimakawa mutane wajen ba da shawara da kuma nuna musu da wayar musu da kayi ta, ta ɓangaren, eh amfani da yanar gizo. Wannan shine aikina yawanci ga mutane kuma hakan yana taimakawa ƙwarai da gaske, musamman ma wajen amfani da yanar gizo.

Ban cika yin kowane irin wasa ba saboda gaskiya ina wayata tana hanuna a kusan ko da wanne lokaci gaskiya. Bana samun lokacin da dan dinga yin wasu wasanni haka. Eh gaskiya ni da kawai da wayata nake amfani. Bana wani irin wasanni kamar bol na motsa jiki ko wani abu bana.

Ba na da jawdawalin aiki. Abin da na tashi da shi kawai, shi na ke yi. Ba na wani tsara jaddawali gaskiya, musamman irin jaddawali na ranaku ko satikai ko na watanni. Abin da na tashi, idan na shirya naga abin da yake hannuna, kawai shi nake yi. Musamman ma na ayyukan gida.

Na fi son shayi. Shayi da madara. Na fi son shayi da madara akan kofi saboda mu a nan Najeriya kuma inda nake jigawa ba ma shan ma kofi gaskiya. Bana kallon sa. Na fi kallon shayi kuma da shi muka saba tun iyaye da kakanni. Dan haka shayi shine zaɓi.

Ina amfani da message app na kan waya wacce ta zo da shi da kuma WhatsApp da kuma Facebook domin yin sakonni da kuma sada zumunta da, eh, idan ina so in yi magana da wani, su ne nake amfani.

Ba na aikin ofis, ba na yin aikin ofis. A gida nake yin aikina shine aikin gyaran waya. Ba aikin ofis nake yi ba. Amma idan na samu aikin ofis, abin da nake kallon zan fara yi, abin da nake tunanin zan fara yi idan na je, shine zan zauna in fara hutawa sannan sai in fara rubuce-rubuce.

Na fi zuwa shagon masarufi, shagon sayar da kayan masarufi akan kowane shago. Domin shagon nakan zuwa in siyo irin kayan abinci irin su shinkafa da kuma wake. Wannan ya fi mun kyau, wada shi na fi zuwa irin waɗannan shagunan akan kowanne.